Eh tabbas ina kwana a ciki. Mafi yawancin lokaci ni aciki nake kwana saboda, a na fi samun natsuwa, yin baccina mai daɗi da kuma samun a natsuwan yin baccin. Ko da ana zafi ne, zafin da zai hana ni kwanciya a ciki gaskiya zafi ba ƙaramin zafi bane.

Yana da ɗaya daga cikin abin da ke bani ƙwarin guya a yayin gudanar da aikina. Idan nayi aikin wanda nayi wa aikin, ya yabi aikin ya ji daɗi sosai ya kuma kai bayanan yadda nake gudanar da aikina a gaba har ya iya turo mun sababbin kostoma wanda zan yi musu aikin. Wannan abin yana ban alfahari, shi sa koda waje nake tsayawa na gudanar da aikina cikin aminci da kyautatawa.

Ina share ɗakina sau biyu a rana. Da safe idan na tashi bayan na yi breakfast nakan share shi, na ɗan sa air Freshner. Daka nan kuma sai yamma saboda yara da aikace aikace za ze ƙara yin datti daga safe zuwa yamma. So da yamma nan ma ina ƙara share shi sau biyu kenan a rana.

Eh tufafi, tsarin yadda nake wanke tufafina, nakan tara su kamar idan naga rabin tufafina sun yi datti, saura rabi a cikin drawers ɗina nakan wanke waɗanda sukayi datti, sannan a goge su sannan a haɗa su. Bana bari sai sun ƙare gaba ɗaya sannan na wanke su.

Eh, ina amfani da, ah, app da yawa wajen amfani da saƙonni kamar su WhatsApp. Ina amfani da Instagram, ina amfani da Telegram, sannan ina amfani da Facebook, ina amfani da X. Twitter kenan, duk wannan, ah, ina amfani da su wajen sada zumunci da tura saƙonni a wayana.

Eh, lokacin da na isa ofis, ina abun da nake fara yi, to zan fara duba mutanen da suka kama na aiki da farko, mu gaggaisa da su sannan in ji complain na kowa ga abin hawansa. Saboda already akwai yara wanda suke a karkashin kular koyo. Already sun fara abubuwa na kan bi in ga yadda abubuwan suke gudanuwa, suke kasancewa na aiki.

Eh, yayinda na kamu da mura, nakan yi amfani da facemask domin rage ƙura da iska data dinga shiga min hanci. Sannan kuma nakan guje wa ma'amala da kayayyaki masu sanyi, abubuwan da suke da sanyi. Sannan nakan haɗa shayin da yake ɗauke da spices kamar su ginger da, da su tafarnuwa da kuma a clove, kanunfari. Wannan spices ɗin shan shanyi su yakan sa ƙofofin hanci na su bubbuɗe.

Ƴanni a abin sha wanda na fi so ko da yau she shine shayi. Zan, ba na iya kirga adadin da nake ta'ammali da shayi a rana. Nakan yi ta'ammali da shi a duk wani lokuta da nake firi. Zan iya shan, ah, kofi goma abin da ya sama a rana na shayi. Shayin koda, kofi ko kuma normal black tea.

Yadda nake shaƙata ta lokacin hutu nakan je wajen abokai da ƴan uwa da abokan azziƙi domin sada zumunci da tattaunawa. Mu kan je kuma irin mini stadium da abokaina domin wasan ƙwallo na shaƙatawa sannan kuma nakan je eh bakin beach, bakin ruwa domin swimming da kuma samun massage. Anna sune hanyoyin da nake samu nake shaƙatawa.

Lokacin da na fi so na rana shine daga ƙarfe goma na safe zuwa ƙarfe huɗu. Domin wa'annan lokutan su ne lokuta masu muhimmanci wanda ake gudanar da al'amura da ayyuka na yau da kullum, zuwa abun da ya kai lokacin da za a tashi da abun da ban iya aiwatarwa ba daga ƙarfe goma na safe zuwa huɗu. To a wannan rana gaskiya wannan abin, schedule ɗin tsarinkan ya fita daga wannan rana sai dai zuwa gobe.

Ina da dabbar gida, ina da magi. Wannan magen ita ce magen da nake ji da ita kuma na tuka keta tamkar aboki ke zama a gidaɗan mu. Ina jin daɗin mu'amala da ita sosai.

Eh ina kulle kofa duk yayin da zan kwanta barci, nakan kulle kofa na turo ta. Domin yana da kyau duk yayinda aka kwanta bacci na dare ne ka tura ƙofa ka kulle saboda dare ne kuma ba ka san me zai yi shigowa ba kome zai iya shigowa cikin ɗakin naka.

Da abun da na tared da shi layi ne nakan tsaya na bi layi yadda ƙa'ida ta ba da. Nakan bi layi, nakan dan yi research ko nakan dan yi wani aikace-aikace na da ya shafi online freelancing ko dai fim da sauransu. A hankali har layi ya zo kai na, ba tare da wani damuwa ba.

Naman kaza, ina son naman kaza fiye da kowane nama. Sannan nakan so shi ta kowane kala sarrafawa, ina son farfesunsa, ina son soyayyensa. Sannan ina son gasassan shi ko wanne yana mun dadi idan an sarrafashi a wannan nau'in.

Ina son zama, uh, attajiri ɗan kasuwa mai siye da siyarwa, mai shigo da kaya da kuma fitar su. Sannan ina so in zama ƙwararren mai gina, uh, blockchain na, uh, na cryptocurrency, na da fatan wannan burin.

Eh, abun da nake son canza a wurin aiki shine, ina son tsarin aikin mu da tsarin aikin gudanarwa aiki in ya canza. Ta yadda duk yadda za'a yi wa mutum aiki idan ya zo sai ya fara zuwa kamar, ya yi ƙorafin sannan a shigar a yi record, a yi mai registration sannan ya tafi ya bar abun sa har gyara. Hakan zai ƙarfafa ingancin aiki.

Ina yin wasanni kala kala, ina yin wasan snooker, ina yin wasan table tennis sannan nakan yi wasan football. Wannan sune manyan wasannin da na fi yi, dumin su na bani nishaɗi da annushuwa da kuma motsa jiki.

Eh tabbas ina zama kan guiya. Musamman kasancewa ta musulmi, kusan ko a wajen ibadat yin sallah, mukan zauna a kan guyuwa. Wajen zaman tahiya da sauran kuma aikace aikace wasu lokutan mukan zauna suma a kan guyuwa. Wannan mun saba haka sosai.

Eh tabbas ina raba feji fejinan da nake a yanar gizo. Nakan iya buɗe goma, ashirin har sama da haka yayin gudanar da aikace aikace a yanar gizo. Wannan na saba haka sosai kuma hakan yana burge ni sosai da sosai.

A'a bana shuka tsirrai a gida saboda bamu da wajajen da za mu iya shukawa su iya fitowa amma ina da sha'awar hakan sosai. In sha Allah ina so in samu ɗan waje inda zan dinga shuka tsirrai saboda akwai tsirran da suke da matuƙan mahimmanci zama da su.

Eh tabbas ina amfani da matashin wuya. Yin amfani da matashin wuya wajen yin bacci, wani lokacin ma in babu shi gaskiya bana iya yin bacci yadda ya kamata da yadda na ke so. Hakan yana bani bacci mai daɗi da annashuwa.

Yanayin jadawalin aikina nakan fita aiki misalin ƙarfe goma na safe, nakan yi aiki har zuwa ƙarfe biyu, mu kan je break, Daka wannan in muka dawo muka cigaba da aiki har zuwa ƙarfe biyar, zuwa shida mun tashi daga aiki, a wannan ranan, sai kuma gobe.

Muna da launin labule, muna da marun sannan mu kan yi amfani da kuma brown. Wannan sune mafiya kalar labulayen ɗakuna da muka fi amfani da su a gida. Domin sun fi ƙayatar da ɗaki da kyau a ɗaki matuƙa muna son su sosai.

Eh ina amfani da application ɗin a WhatsApp fiye da kowane application sannan Instagram sai kuma application na kasuwar crypto kamar irin su Binance, a Mexc, a Kucoin, OKX da sauran su.